To ni kaman dai yanda aka ce mun wani tunani nake yi, shekara ɗaya zuwa shekara biyu in kuka tsaya kuka lura a yanayin yanda abubuwan suke ta caccan zawa. Wasu al'amura ne mabanbanta wanda suke kasancewa wanda in ka kalle shi ka san da cewa wannan abubuwan an samu wasu canjika wanda. A kalla ba'a kasaru ba wa'inna abubuwan sunzu da abubuwa mabab banta na ban mamaki matuƙa to amma menene yasa wannan abin suke tafiya haka saboda yanayin yanda zamani yake tafiya da abu za ka ga haka abin yake saitewa domin zamani jigida ne indai har kana so a tafi da kai to dole ka bi zamani ka bi abubuwan da ake tafiya da su.